Ina goge hakora na kaman sau biyu wani lokaci a rana. To, ya danganta de da yanda na ji bakin na. Wani lokaci ina gogewa da asuba idan na farka kafin in tafi sallah. To, idan na samu na goge shi ya fita sosai. Wani lokaci da safe ina ji, eh ina san cewa in na fita zan daɗe a waje to nakan sake gogewa kafin in fita. Wani lokaci da man goge baki, wani lokaci kuma zallan, eh zallan abin goge bakin kawai nake amfani da shi. Idan kuma ban yi da safe ba ina gida ne musali to ina iya barin kaman baya la'asar ko kuma gab da magariba haka, sai in ƙoƙari in sake goge bakina. To ina gogewa wani lokaci sau, wani lokacin ma kuma sau ɗaya nake gogewa in na yi tun asuban nan bana sake yi gaskiya sai kuma wata ranan ta zo ta fa.

Eh na iya tuƙin mota, dukda dai har yanzu ban gama ƙwarewa ba. Amma dai ina tuƙa mota, ina zuwa wurare kuma mai ɗan nisa. To da yake dai ban cika yin tuƙin sosai sosai ba akai akai. To ammade in dai na karɓi mota zan tuƙa ta lafiya lau. In je in dawo kuma na dai taɓa buga mota sau ɗaya amma shi ma dai tsautsayi ne kuma ina addu'a ba zan sake bugawa ba in sha Allahu.

Lallai ina tafiya me nisa da ƙafa na. Ya danganta dai da, ah, yanayin ko sauri da nake yi ko kuma inda zan je ko kuma yanayin kuɗin mota. To ina dai duba yanayi wani lokaci. Amma lallai in na fara tafiya da ƙafa ina yin nisa sosai. Ina nisa kaman to zan iya ƙiyastawa ince kaman kilomita har zuwa uku hudu haka. Indai lafiya lafiya, ƙalau zan iya, eh, takawa da ƙafa na har zuwa kilomita kaman uku zuwa huɗu. To amma dai, eh, saboda neman sauƙi musamman ma idan kama akwai rana haka to ina ƙoƙari, hmm, guje wa takawa da ƙafa gaskiya.

A'a na fi son tufafin auduga. Tufafin auduga sune mafiya kyau kuma kowa ma ni da na sani ya fi son tufafin auduga. To yawanci maza ma dai sun fi sa tufafin ko auduga haka ko abin da ya kama da haka amma zai wahala namiji ya saka siliki. Yawanci siliki na mata ne. Kuma mu a addinin mu ma na musulunci an, an haramta ma namiji saka kayan siliki saboda kwata-kwata siliki ba ma nau'in, eh, kayan da namiji zai saka a jikin shi bane.

Idan shara ya taru a gida, ƙaramin inda ake saka shara, inda ake sa su takardu da irin abinci wanda ya ragu ko wanda ya lalace ko ledoji ko takardu idan ya taru a cikin gida to ina ɗaukan shi na cikin gidan sai in je can inda akwai babban bola sai in je in zubar da shi. To wannan babban bolan anan ne kowa yake zuwa daga cikin gida ya ɗauko na cikin gida ya je ya zuba su kuma masu kwashe bola wanda suke zuwa da mota babba in sun zo su kuma sai su ɗauki wannan babban bolan sai su zuba a motar su sai su tafi da shi su je su zubar da shi a inda suke zubarwa.

To ni shan ruwa na gaskiya dai ya danganta da, eh, ganin ruwan da nake yi. Wani lokaci in bana ganin ruwa sai in uni ma ni ban sha ruwa ba. Kila in na sha tun safe da zan yi una ma ban sha ruwa ba kwata-kwata sai kuma jan da yamma zan sake shan ruwa. Amma in dai ruwa yana kusa da ni gaskiya ina, ina sha sosai. Ina shan ruwan sosai to amma yanzu musamman da muke cikin azumi, idan na sha da lokacin sahur wato da asuba yake nan ina shan ruwa ɗan daidai, ɗan kaɗan. Wani lokaci ina sha dai kaman ko rabin kofi haka. To amma, eh, idan an sha ruwa ne da magariba ke nan gaskiya ina shan ruwa sosai. Ina sha bayan magariba kuma bayan in sha ina ƙari. Wani lokaci ma ruwan shine, eh, asalin abin da yake cika min cikina ba abinci ba.

Eh ƙwarai ina shan ruwa mai sanyi, ah amma lokaci zuwa lokaci ina ƙoƙari ina gujewa ruwa mai sanyi saboda ni mutum ne wanda gaskiya inna naci ina shan ruwa mai sanyi to yana saurin jawo min mura haka da ciwon wuya. To shi ya sa nake ƙoƙarin guje ma amma lokaci zuwa lokaci gaskiya ina shan ruwa mai sanyi. To amma musamman yanzu da ake cikin azumin nan gaskiya ina shan ruwa mai sanyi zan iya cewa a kullum ma saboda da azumin nan in an sha ruwa idan ban sha ruwa mai sanyi ba to gaskiya bana jin ƙishina zai tafi. Kawai dai ina ƙoƙari ina taka tsantsan ina duba yanayin sanyin ruwan ina ƙoƙari ban shan mai sanyi sosai ko mai ƙanƙara wanda zai iya jawo min wani, wani mura ya zo ya takura mun ga kuma azumi ana yi.

Eh to, ya danganta. Ina yin abubuwa da yawa domin ƙoƙarin kiyaye lafiya na. Na farko dai, eh, tunda mu a nan, eh, Afirka musamman ma Najeriya kamar Malaria da Typhoid yafi yawa saboda yanayin yawan sauro da sai kuma Typhoid ne yanayin ruwan sha da ake. To ina ƙoƙari dai, eh, in zan kwanta ba kullum ba dai, in na ji alama akwai sauro kafin in kwanta ina ƙoƙari in fesa, eh, maganin sauro domin, eh, in samu, eh, ya koren mun ya kashe min sauro. Eh, ina ƙoƙari in fesa shi kamar na fesa sai in rufe ɗakin ya kama minti sha biyar. Sannan sai in shigo in ɗan, eh, bubbuɗe labule in kunna fanka domin maganin ya fita saboda kuma kar yazo in zo in shigo a cikin maganin ya jawo min wani mara. To, abunda kuma ya danganci Typhoid, eh, ruwan da ake sha a kenan yawanci shi yake jawo Typhoid. Ina, da a gaskiya ina shan ruwan famfo sosai. To amma a lokacin da na gane cewa ruwan famfon nan yana jawo wa mutane matsaloli wani lokaci ba a, eh, ba a sami shi maganin kashe ƙwayoyin cuta sosai ba kawai sai a turo mana shi. To tunda na gane dai gaskiya yana, yana jawo Typhoid tunda ni kaina ina ɗaya daga cikin wayanda suka, eh, Typhoid ɗin ya kwantar. To kawai sai na yanzu gaskiya kwata-kwata babu abinda ke haɗani da ruwan famfo, sai dai ko dai in siyo, eh, ruwan Leda ko kuma in samu ruwa na gora in dangasha. To shine dai kaɗan daga cikin abinda nake yi domin kare lafiya na. Akwai abubuwa da yawa kamar, eh, ina ƙoƙarin in motsa jikina saboda yawan mai, eh, cin mai da sauran abubuwa.

Eh, to ni a, a gaskiya ba dole bane sai na duba kalanda kullum. To saboda haka ban duba kalanda kullum da yake ga waya za ka ga menene lokaci za ka ga yau kuma, ah, meye kwanan wata. Sannan kuma a masallaci akwai inda nake ganin kwanan wata na Musulunci da kuma na, ah, na Gregorian ɗin gabaki ɗaya. Sabida haka ban cika duba kalanda ba sai dai idan ina da wani abu mai muhimmanci wanda nake so in tabbatar wanda, ah, kamar abu wanda za a yi a nan gaba. Wanda nake so in tabbatar a wane rana ne to shine nake duba kalanda. Saboda haka bana duba kalanda kullum gaskiya.